Eh to, a gidana akwai kayan girki da dama waɗanda muke aiki da su, yanzu kusan shekara huɗu da watanni da na yi aure. To waɗannan kayan girkin su muke aiki da su kuma ba ma son rabuwa da su. Na abun da ya shafi tukwane, da kuma gas cooker ɗin mu, da kuma muciya, most especially muciya, muciyar da muke aiki da shi domin tuƙa tuwo da kuma koshiya. To duk waɗannan duk da hannu aka yi su. Tana tanadin su sosai, ko aro ba ta son ba da su. Misali idan maƙwabta sun zo suna so a ara musu, ba mu cika ba su a ba. Dalili saboda ba ta son su lalace. Idan suka lalace ba ta san ta ina za ta sake samun irin su ba. To shi addalili take taka tsan-tsan ba ta son bayar da su. Waɗannan kayan girkin gaskiya tana ji da su sosai kuma ta na tanadin su iya gwargwado.

Gaskiya abota takan sauya idan aka ɗauki lokaci. Ah rayuwa takan canza wani zai iya tafiya ya bar garin gaba ɗaya idan ya bar garin kuma saduwa za ta yi wuya. Ah idan kuma abota ta yi ƙarfi sosai za a kasance kamar ƴan uwa. Abota gaskiya takan sa mutane su so juna kuma su ƙunsanci juna. Hamma ya kai gaɓar da hatta sutura in za a sa kala guda ake sakawa. Hatta ƴa'ƴan su za ka ga za a riƙa yi musu sutura kala ɗaya. To, duk abota ke kawo hakan. Ah gaskiya mutane da dama suna da irin wannan riko din da kula da juna sosai.

Abubuwan da zan iya tunawa lokacin da ina da kurciya, uh suna da dama. Lokacin kurciyata nayi zuwa kamun kusa, daji tunda dayake a ƙauyen na tashi sosai. Uh idan ana buɗin danga, ma'ana idan mutane suka yi danga a daji, za a je a kwaso karen a dawo da su gari. To, nakan je domin akwai ƙwarin daji abin da ya shafi gwazagi da, da ƙusa, sukan shiga ciki suna zama mukuma muna kamo su muna ci. Bayan haka nan, ni gaskiya lokacin da ina da ƙuruciya gaskiya nayi zakin kuka sosai. Ɗan abu kaɗan zai iya sa ni kuka. Kuma har a ka kai kaɓar da duk abu in dai nawane a gidan nan ba'a taɓa shi, yadda na bar shi haka zan isko shi. Saboda ba'a so nayi kuka, ko a lalata min abin da na ajiye.

Eh, ina iya hawan keke sosai. Nan nayi keke har kusan kala biyu na fara daga Hero na zo nayi Allgon. Ahh, duk kalolin keke ne waɗanda muke basu suna kala kala. Amma wasu wurarai ban san ya suke kiransu ba. Lokacin da inaaa secondary school junior, ahhh keke, da keke nake hawa. Na je makaranta na dawo. Idan aka aike ni kasuwa na hau na je kasuwa na siyo abin da aka aike ni, na dawo. A gaskiya na iya keke sosai. Dan nayi shaikaru ina hawanta ina ga na kai kusan shekara biyar ina hawan keke kafin lokacin na bar gida na je karatu. To tafiya na karatu shi addalilin da ya sa na bar hawan keke.

A gaskiya waɗannan miya biyu, miya ne waɗanda gaskiya a nan gida ana son su sosai kuma kowa na son yaga an yi su. Amma dai mafi yawa ya danganta daga yanayin abincin da aka yi, shi zai sa a san wacce miya za a yi. A mafi yawa idan an yi tuwon, idan an yi tuwon masara ko tuwon dawa akan yi amfani da miyar kuka. Amma idan an yi tuwon shinkafa ko tuwon semo, ana yi mashi miyar taushe. A gaskiya, kowa na jin daɗi. Yanayin abincin da aka yi shi zai sa, shi zai sa a san wacce miya za a yi. A sati misali idan yi tuwon shinkafa sau biyu, to za ai miyn taushe sau buyu a sati idan an yi tuwon shinkafa sau ɗaya to miyan taushe sau ɗaya za a yi shi. A sati an yi tuwon dawa sau uku, to za a yi miyan kuka sau uku.

Gidan da nake gaskiya matakai ce ne, ba wani girma ke gare shi ba. Akwai parking space na mota biyu, sannan ɗakuna biyu akwai, da falo da kitchen. Ya gurgudu gidan ba laifi. Gida na mutum guda ne mai mata ɗaya. A gaskiya gidan ba wani yawa gare shi ba, beda yawa sosai.

Eh to gaskiya a kan yi girki kala kala amma girki wanda ankafi yi shine tuwo tuwo na farko idan za'a yi shi. Za a gyara masara, bayan an gyara masaran za a kai ta a barzo ta, bayan an barzo sannan a tankaɗe ta. A tankaɗe a fitar da gari da kuma dussa. Dussa a cire ta gefe sannan a fitar da talgi. Talgi shi za a fara saka wa, idan an saka ruwa a cikin tukunya bayan ruwan sun boro sai a saka tsaki a ciki. Tsaki idan ya dafu sannan a kawo gari a sa sai a ɗame shi, sai aga sai aga tuwo ya fita sai a bashi lokaci ya i da dahuwa. Bayan ya dafu sai a kwashe wanda za a saka a leda a saka, wanda za a sa a kwanoni a saka shi a cikin kwanoni sannan a yi miya. Miyar da ta dace ya danganta. Ƙila ana iya yin, ana iya yin miyar taushe ko miyar kuka duk wadda ake da ra'ayi a wannan ranar ita za a yi. Kuma ana dafa shinkafa. Ita shinkafa bata da wuyar dafawa. Tun da yanzu akwai sauƙi, akwai rice cooker wadda bayan ka wanke shinkafa ka haɗa komi kawai zuba mata za ka yi. Da zaran shinkafar da duhu za ta kashe kanta.

Eh to a gaskiya ne idan zan sayi kayan lambu, ko kayan itatuwa zan fara duba ƙwarinsu, da kyawun fatarsu, sannan na sayi. Idan na je sayuwa sai na ce ka banni in za ba. Sai na jinjina, na ga babu inda ya fashe, babu inda ya samu wata matsala kuma yana cikin kyawun shi kamar yadda aka ciro shi daga, daga, daga gona. Sannan nama zan duba nama mafi yawa dai gaskiya ban cika cin naman babbar dabba ba. Zan duba naman ƙaramar dabba mai kyau. Na farko idan za ka duba nama wanda adda kyau za ka fara duba ya man shi yake, ya yanayin man shi yake, ya yanayin laushin shi yake. Eh, don saboda akwai naman tsohon dabba. In naman tsohon dabba na ka gani za ka ƙila ya cika ja sosai. To don haka za ka duba ka tantance ka ga wanne yadda ce ka saya.

Eh to, a gaskiya app ɗin da nake amfani dasu don tura sakonni yana aiki da WhatsApp. Don yanzu WhatsApp yafi sauƙi daga cike ka tura saƙo direct daga SMS na kan waya. Ina amfani da WhatsApp sannan kuma ina amfani da Facebook Messenger. Shi ma ina aiki dashi don tura saƙo tsakanina da abokanaina da kuma sauran ƴan uwa. Sannan ina amfani da Telegram. Su waɗanga app guda uku, su nake amfani dasu domin tura saƙo da sada zumunta tsakanina da abokanai na, ƴan'uwana da sauran abokan hulɗa.

Eh muna da bokitai da yawa a gida, ahh muna da bokiti sun kai guda biyar domin ɗibar ruwa da sauran amfani, wannan amfani da sauran bokita yi ne domin wanki, wanke wanke, ɗebo ruwa da sauran su. Gaskiya samun tarin bokitai da yawa yana da amfani, domin tanadin ruwa da ɗebo su, da sauran abubuwan ɗaya dace don amfanin gida.